Yaya dangantakar ku da shugaban aiki? Eh gaskiya alaƙa ce mai kyau. Eh, mutum ne mai fahimta ba madani ni kaɗai ba. Ga dukkan ma'aikatansa mutum ne mai kyautatawa. Eh kuma yana da ƙoƙarin kula da haƙƙin jama'a. Zakaga ce war albashin akan lokaci ake bayarwa sannan kuma akwai ƙoƙarin yin alheri isani lokaci lokaci haka.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, sosai ma kuwa. Musamman matan da kamar abin ya shafi fannin karatuna ne. Na karanta harkar jarida dai na kan iya kawo rahoto. Da akwai lokacin ma da na zauna a gidan rediyo na yi aiki a ɓangaren rahotanni. Mu kan fita a kan beat mu je mu kawo labari. Eh.